Eh, ina ciniki a kasuwa kuma nace cinikayyan nan shine, ah idan mutum ya je kasuwa, dama da akwai abun da yake buƙata zai duba, ya duba guraren da waɗannan irin, ah irin abubuwan da yake buƙata ya duba guraren da suke. Sannan bayan ya duba zai gane wanda zai taya. Ah bayan ya taya, ah za a faɗa mai farashi. In farashin yayi daidai da abun da yake buƙata sai ya biya. Idan kuma bai yi daidai ba, sai ya nemi ragi a rage mai to, kusan haka ake cinikayya.

Ah, labule dai abu ne da ake amfani da shi a gurin, ah, rufe wunduna ko ƙofofi na gidaje. Sannan labule ana amfani kowane launi ah gurin yin amfani da shi ah, misali wasu na amfani da baƙin labule, wasu farin labule, wasu kore, wasu ja, wasu ma, ah, fatsi fatsi da dai sauransu. A gaskiya labule abu ne mai kyau wanda, ah, kusan sutura ne ga ɗaki. Ah gidabda ba labule ko kuma ɗaki da babu labule zai zamana babu sirri a cikin shi daga waje ana ganinka da dai sauransu. Amma in ka sa labule ka rufe, zai zamana cewa dai kan kange ka da wasu mutane ko kuma daga ƴan waje. Zakai kana ciki a sirrance ba tareda wani ya ganka ba, labule abu ne mai kyau.